Kuna sa uniform a wajen aiki? Nan garin da uniform gaskiya ba muwa sa uniform a wajen aiki duk da a aiƙin da muke yi akwai wurare wanda suke sa uniform wajen aiki, alamin sali, likitoci da wanda su kai kamar.